Lokacin da nake cin abincin rana, ni ina kan cin abincin rana da safe. Ehm, ina kan cin abincin rana kaman ƙarfe, ƙarfe biyu koko uku. Kuma ina kan cin abincin rana lokacin da nake da lokaci da ban, ban wani aiki, wani aiki kaman aikin da yake, yake iya ɗaukan mani lokaci. Amma dai in dai ina aiki, ba na cin abincin rana. Da sorry, ina kan daɗe kahin inci abincin rana in dai ina aiki. Shiyasa ba zan iya gaya maka ko gaya muku tabbatar lokacin da nake cin abincin rana. Saboda in wani aiki ya zo, ba zan ci abinci ba.

Kuna so ku sani in ina iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR amma dai lambar abin da zan-- abin da nake amfani da shi da nake duba lambar QR shine kaman wani application. Akwai waƴan su application da yake akan waya. Da ni ke iya yi downloadin da zai sa in gan lambar QR ɗin da yake akan waya ko ko akan wani abu ne da aka sa lambar QR ɗin. To, ba wai ina iya duba shi da ido na ba ne amma dai ina iya duba shi da. Wani application saboda akwai wani application a kan waya da ni ke iya downloadin. Na downloadin ɗin shi zai ya ga ya mani. Ko wane abu ne, zai ga mani lambar QR da yake a kan shi kuma zai ga mani abin da, eh, yake QR ɗin da yake da amfani da shi, abin da yake faruwa kenan.

Abin sha da nike fi so suna da yawa sosai. Akan inda shayi ne, nafison Nescafe ko kofi nafison kofi, kofi. Saboda kofi yana da wani, wani, wani taste a baki. Akwai, akwai yanda yake, yanda yake a baki da yake daɗi kuma in kasasuna shi kofi. Akwai shi wani ƙanshi da yake bada, da yake sa nike son shi sosai. Ƙanshiɗin na da, yana sa na, yana kan sa n'so kofi kuma n'sha kuma ina, ina, ina son in zan sha kofi ina, ina kan shan shi da madara da siga. Na sa madara da siga da kofi zan sha kuma a cikin shayi kenan. Amma dai inda abin sha na a cikin lemu nafison Coca-Cola, nafison Coca-Cola. In ka bani Coca-Cola zan godi. Nama nafison Coca-Cola da, da a bani Five alive kuma a bani Coca-Cola saboda nafison Coca-Cola da Five alive. Coca-Cola shine nike so da yawa nafison shi a cikin, a cikin lemuna da ake da shi nafison Coca-Cola.

Me nike yi lokacin da ruwa yake zuwa? Abin da nike iyi lokacin da ruwa, in dai ruwa na zuwa, abin da nike yi shine, yana iya yana iya zama kaman lokacin da nike wanka. Shi, shine ruwa yake zuwa. In kuma ruwan sama ne, abin da nike yi lokacin da ake ruwan sama shine in dai wajen aiki nike, zan ta, zan ta tanani in dai ba kayana a waje, in ban sa, ban shanye kaya a waje ba. Amma dai in na shanya kaya a waje zan ta, zan ta, zan ta yin kamar in yi saurin in koma gida saboda kayan da na shanya a waje. Amma dai in dai gida nike, ina iya inkawo, inɗauko bokiti. Na ɗauki bokiti zai ɗauke shi zuwa in sa shi a waje saboda in an shi ruwan sama. Saboda ruwan sama ɗin ina iya amfani da shi, in yi sukola ko koko in yi wanke wanke da shi. Kuma na, nakan wanka da ruwan saman nan. Abin da nike yi lokacin da ana ruwan sama kenan. Kuma in ana ruwan sama, na fi son in sha shayin me zafi saboda lokacin nan sanyi na zuwa. So ruwan zafi shine yake iya ya sa mutum ya, ya ta abinga. Nakan, nakan yi amfani da ruwan zafi lokacin da ake ruwan sama.

Abin da nake jin tsoro, abin da nake jin tsoro su suna da yawa sosai. Kaman yanzu ga a harkar kuɗi ina jin tsoron ka-kan samu kuɗi, ci abinci kan samu kuɗin yin abin da nake so in yi lokacin da ya kamata in yi shi. Kuma ina jin tsoro in zama talaka, talakawa har mutu har abada ina jin tsoron su. Kuma a harkar a wani harka a wani sa'a ina jin tsoro in, eh su iyaye na su mutu su rasu ban so su rasu saboda ina so sa in sa su su ji daɗi su ji daɗina kuma ba abin da ban ba masu abin da yake da yawa ba tukun. Shi yasa kuma ban so a komi ya faru da su. Kuma ina ina jin tsoron mutuwa. Nima ina jin tsoron mutuwa. So banchi haka nan abin da kuma nake jin tsoro shine duhu. Ina jin tsoron duhu. Ban so in tsaya ko in je wajen da akwai duha duhu sosai saboda duhu na bani tsoro da yawa. Su abin da nake jin tsoro kenan. E kuma ban so a cikin a cikin ƴan uwan mu ban so eh tsoron da nake ji a cikin inda ina tsakanin yan uwana shine ban so in suna abu nima kan samu iko ko ƙarfin yi abin da suke yi lokacin da ake yin su. Abun nan shi ma yana bani tsoro saboda in ban da ƙarfin yi abin da suke yi zan zama kaman mara mara amfani kaman ban da amfani a gare su kuma idon da za su ta kalle ni da shi ba ba zai bani kirki ko abin da yake iya abin da yake kamata ya bani ba zai bani su ba.

Kuna so ku sani in dai ina miƙe jiki da safe? Eh, da sassafe ina miƙe jiki. Kuma miƙar jiki da nake yi kaman ina kan gudu, ina yin gudu da safe kaman ina kan yin gudu kaman minti talatin ko kuwa awa guda, cikin tsakanin minti talatin zuwa awa guda. Kuma ina, ina miƙe jikin, ina, ina yin press up kuma. In je ƙasa, in je sama, in je ƙasa, in je sama, in je ƙasa, in je sama saboda jikina ya miƙe sosai. Kuma bancin hakan nan ina kan daukan eh, weight. Abin da yake, yake da ƙarfi, yake da nauyi saboda hannuna ya samu ƙarfi. Jikina shima da, eh, jikina da jinina ya samu, ya zama active, ya, ya, yayi ta aiki sosai. Ina kan miƙe jiki da sassafe. Kan in je, oh, kan in je wajen aiki kuma ko kuwa in dai ba lokacin da nake zuwa wajen aiki ba ina kan daɗe. Amma dai inda lokacin da nake zuwa wajen aiki a tsakanin awa guda ko kuwa minti talatin zuwa awa guda zan iya. Amma dai in ban je wajen aiki ba ina kan miƙe jiki kaman awa biyu, tsakanin awa biyu zuwa awa biyu da rabi. In yi haka nan nake yi kullum da sassafe kuma yana kan, yana kan ba ni, yana kan sa jikina ya miƙe, ya, ya yi gamgam, ya, kuma yana kan ba ni ƙarfi sosai. Kuma ina son shi, yana da kyau.

Kuna so ku san in ina kan shan madara? Tabbas ina kan shan madara sosai. Saboda a cikin abin da nake so ma a cikin shayi, madara yana cikin abin da nake so da yawa. Saboda in akwai shayi in dai ina shan shayi kuma ba madara a ciki, ban kan jin daɗi. Ban kan jin daɗin shan shayi dinnan. Amma dai, eh in ba madara a ciki ban-- ban kan jin daɗin shan shayi. Amma dai in akwai madara, tabbas zan ji daɗi kuma zan sha shi da-- zan sha shi da daɗin jiki. Amma dai in ba madara bazan ji daɗin shan shayi ɗinnan ba. Kuma ban da hakanan ina kan shan madara shi kaɗai ba wai zai na haɗa da shayi ko ko da wani abu ba. Na sa madara da siga a cikin kofi ina kan sha-- shan shi. Kuma ga shi madara, madara kaɗai in kana kamam in. In mutum na so ya yi bacci yana neman bacci kuma bai gani-- bai samu ba, in yi-- in yi ɗauki madara, a madara da yake da ɗan zafi. Kaɗan, in yi ɗauke shi, yasa shi a cikin kofi, in yi, ya sha shi da, eh ya sha shi, ya sa shi a cikin kofi. Zai ɗan haɗa zuma kaɗan a cikin madaran nan. Ya haɗa zuma kaɗan a cikin madaran nan ya sha yana kan aiki-- yana kan yin aiki in, um, in mutum bai samu. Bacci ba yana kan yin aikin shi. Madara na, yana da aiki kuma amfani da yawa a cikin jiki. Shi yasa nake son madara sosai.